Kwarai ma dagaske kuwa, in ba ka tara tsabar kuɗi a wannan rayuwa da muke ciki, ka shiga uku, ka shi ganga. To, tara tsabar kuɗi wata irin salo ne wadda za ta kai ka nasara matuƙa a rayuwa. Saboda tara tsabar kuɗi shine kai, kai ne shi watan mai ma'ana shine kai, kai ne shi anan gurin. Ta yaya ba ka tara tsabar kuri-- kuɗi za ka yi nasara a rayuwa? Kowa da ka ganshi a wannan rayuwa yana da abin da yake so ya cimma wa. Shi wannan abin da kake so ka cimma wa yana buƙatan abin da ake ce ma jari. To, shi wannan jarin da kake da buƙata ta yaya za ka same shi? Ta hanya ce mafi sauƙi wanda in dai har ka bi ta. To ita wannan hanya da za kabi wata hanya ce da zaka bi domin ka tara wannan jari. Ita ce tara tsabar kuɗi in dai har ka sama ranka, za ka yi wancan abun to ya zama matuƙa dole tilas ne a gare ka da ka tara tsabar kuɗi. Tsabar kuɗi shi zai kai ka ga nasara ga abin da kake so ka cimma wa. Domin ka fara yin sana'an da kake so ka yi. Ni ne yanzu ina so in zama mashahurin mai saida waya. To, ta yaya zan fara saida waya? Ya zama dole in tara tsabar kuɗi. Tsabar kuɗi kamar a ce dan ranan duniya ni mai aikin hannu ne. To, da nake yin wannan aikin, na je aiki. Aikin nan da na je na yi, an biya ni kuɗi har Naira dubu saba'in a wannan aikin. A wannan dubu saba'in ɗin da aka biya ni in na dawo zan taimaka iyaye na, zan ce in ce na raba wannan kuɗin gida takwas. In na raba wannan kuɗin gida takwas, zan cire ma, eh, kiwon lafiya kashi ɗaya, zan cire ma abinci kashi ɗaya, zan cire ma shagon da muke wasu ajje kayan aiki muke biyan haya kashi ɗaya, zan cire ma shi wannan business ɗin da nake so in fara yi shi ma kashi ɗaya in ringa ajje mai. Domin na san shine gobe na da zai amfane ni. To fa, in na fara yin wannan tarin amma fa ya danganta saboda za ku ga akwai wanda shi in ya je sana'a ya dawo. Kwata-kwata in ya je wannan sana'an ya samu manyan kuɗaɗe, sai dai ya je yayi ta washe gale wallayalli. Ina ka fito, ya wancan, ina za ka, ya wancan. Babu wani abu da yake amfanar da kanshi a rayuwa. Sai dai kawai ci banza, ci hofi, babu ajiya. Babu ajiya kuma kana so ka zama wani a rayuwa. Shi ne za ku ji turawa suna cewa, ta yaya za ka ga mutum ya zama wani? Kai tunanin a rana ɗaya ya zama wannan mutumin? Ina, ina, ina, ina. Ba a rana ɗaya ya zama wannan mutumin ba. Saboda shi da kuke gani, great thing takes time to accomplish. Duk wani abu da kuka ga an gina shi ya zama babba, an daɗe ana gina shi ba wai a rana ɗaya ba ne aka gina wannan abun. An ɗauka lokaci mai tsawo domin gina wannan abun. Kwarai ma kuwa. To, ta yaya za ka gina babban abu baka mai tanadi ba. Ta yaya haka zai yiwu? Ai, ba abu bane wanda zai yiwu. Dole ya zama in dai kana so ka yi wani abu na nasara a rayuwa, dole ne ka mai shiri. Dole ne ka mai shiri. To, shi ta yaya za ka yi mai wannan shirin? Ba wani abu bane sai ta kana tara tsabar kuɗi. In kana tara tsabar kuɗi nan da nan cikin ƙanƙanin lokaci, za ka cim ma nasara akan abin da kake so ka cimma wa. Domin yanzu a irin zamanin da muke ko mai fa sai kana da jari. In ba ka da jari, alhaji ka bamu guri dan ba za ka iya ba. Dan har ka yanzu ta koma ta masu jari. In kana da shi, ai da kai in ba.